Tanbaya na wai wanne launi bangoginku suke? Bangogi, bango, bango launinsa ai launin ruwan ƙasa ƙasa ne. Saboda ai daga ƙasa akayi bangon. Kafin sannan a zo ayi mashi fenti. To yanzu zance bangogin gidan nawa yanzu nayi mashi fenti. Fentin zamu ce mashi, ah, shuɗi, nayi mashi fentin shuɗi. Shuɗi shuɗi nayi masu fentin. So haka suke kuma bangogin kusurwa ne guda huɗu. Za ka ga wancan ya haɗu da wannan, wannan ya haɗu da wancan, wannan ma ya haɗu da wancan, wancan ma ya haɗu da wancan. So shine za ka ga bangogin ya haɗe gida, ya haɗe wajen kwana huɗu kenan. Eh, so shi kuma fentin dake jikin bangogin za ka ga shuɗi shuɗi ne fentin da nayi mashi. Saboda ni naga irin shuɗin nan uwa ni yafi kwantar min a hankali. Yafi kwanta kwanciya a hankali na, shiyasa nayi mashi wannan fentin. Eh.

A ƙwarai Makwa, jaka, wani irin jaka kake kai? Jakan da nake kai jaka ne irin na zuwa wurin aiki. To ko lokacin ma da na siya ma ai na siye shi kusan dubu uku. To amma yanzu kusan dubu-- ana maganar dubu sha ne fa, sha ko kusan uku ne ko sha huɗu ne. To shi jakan, jakan yana ɗauke da ruwan bulubulu. E, ko ince, e, shi ba shuɗi ba ne, shi dai zamu iya cewa blue ne shi jakan. To kuma shi kuma jakan zam ana saka mashi abinci, yakan ɗau abinci. Sannan kuma wani lokaci idan bana son in saka abinci, sai in saka kayayyakin aiki na a ciki zai ɗau takalmi ma. Jakan dai o yana ɗan girma dai kaman kaɗan dai haka. Ya wuce na ƴan makaranta. To shi kuma ba kaman jakan sojoji ba ne, bai kai jakan sojoji ba. To shi dai jakan dai yana ɗan girma kaɗan. Zaka iya saka kayan da zaka si sa a nawuni ɗaya a ciki ka sa takalmin ka a ciki na guda ɗaya. Sannan kuma wani lokacin idan lidde ɗan takarda zaka iya sa daga gefe ko ɗan buroshi da zaka wanke baki to shi zai-- yakan ɗauka. To shi wannan jakan nan an yi shi ne ga magidanci. Idan zai yi tafiya mai ɗan nisa to yakan ɗau wannan jakan nan ya rataya shi a bayan sa sannan ya wuce zuwa gurin da zai je. So shi wannan jakan nan gaskiya yana sauƙaƙa wahalallu irin na ɗaukan kaya. Kaman wai ka ce ka sa kaya a cikin le-leda. Ah wannan ba za ta taso ba. Ai idan ka ce za ka dinga saka kaya a cikin leda ma ai sai ka yi ta ɓata lokacin ka kana siyan ledodi. To leda nawa ma za ka siya? Ledodin ma ai suna da yawa. So shi ya sa jaka yana da matuƙan kyau wajen gudanar da tafiye tafiye idan ka mutum ya ɗauka. So wannan shi ne akan jakan da nake magana akai.